Ina kiyaye kalaman sirri na, bana maganan sirri anyhow a cikin mutane. In zan ma yi maganan sirri ma, na fi yin maganan sirri na tsakani da mahaifiyata ko mahaifina ko ta babban yayata wanda su su ke rufa man asiri. Su nike iya gaya ma sirri na. Dan in ba su ba bana iya gaya ma kowa sirri na saboda yawan faɗa ma mutane sirri anyhow, mutane za su iya dinga ma wani abin da ba kai taɓa tunani ba. To sirri abu ne mai kyau ya kama ta ka dinga kiyaye wa.

Yanda nake magance matsaloli aiki, in dai ba aiki ya mun bugun yawa sosai bane to ni nake magance matsala na da kaina. Wani aikin inna zo zan ɗan lallaɓa me aikin zan ba shi haƙuri ya ɗan jiran kaɗan, wani kuma zan ba shi haƙuri zai tafi zai ce imbashi, lokaci zance mai ya je ya dawo. Ina ɗan magance wa ahankula, ahankula ɗan bana san muna samun matsala da kostoma na gaskiya.